Kana cin salati? Eh ina cin salati sosai sosai. Kusan kullum in zan ci abinci kamar shinkafa haka, mukan sa salati saboda shine ganye da yake taimaka mana a jiki, yake taimaka mana a jiki. So mukan yawan cin shi sosai saboda likitoci suka yi mana bayani yana da amfani a jiki. Ba mu wasa da ci, maza mu ci gaba da ci sannan kuma yana daɗi. Ya sa ba mu wasa da cin salati. Saboda matuƙar amfanin shi a jiki. Ko jiya da yamma da zan ci abinci, sai da na sa salati. Ko kuma ince aka sa salati kanar yana bayar da ma'ana sosai.

Kana koyan wata yare? Eh, yaruka kai ba yare ma daya ba, yaruka. In ka ce yare kamar ɗaya kenan. Na farko dai ni Bahaushe ne sannan ina jin Hausa, ina jin Turanci, ina jin Yarbanci, ina jin Gwaranci da wasu yare dai da nake ji kaɗan kaɗan kaman su dibo. Haka, nakan ji Faransanci ma kaɗan kaɗan saboda ina da abokanai da suke karatu a can France. Ku muka-- sukan koya mana, suka dawo duk mukan zo na ɗan tattauna su lokaci bayan lokaci. So ina ji akwai-- ina koyan yaruka sosai because ni I'm very curious akan abun da nake so, nakan sa ido sosai in koya.

Menene abin sha da ƙarfi kake fi so? Abin sha da na fi so gaskiya nafi son coke. A nan gaskiya ina son coke dan nakan sha coke sosai. Safe, rana, dare ko rashin lafiya ne haka ya kama ni, na sha coke nakan ƙara jin ƙarfi da kuzari. So ni masoyin coke ne. Nakan cemai coca-cola a nan. Ina shan coke sosai. Idan likitoci sun ce yana da illa a jiki, amma dai na shan coke sosai sosai.

Ya kake ajiye takardun aiki? Eh, muna, ina ajiye takardun aiki a wuri da a wuri mai sirri wuri da babu damuwa da mun san hannun yara ba zai kai ba. Mukan ajiye takardun aiki a cikin ɗaki a ɗakin mu a cikin drawer, drawer man akwai makulli. Wasu kuma mukan barsu a ofis mu kulle saboda sha'anin tsaro. So masu amfani takardun aiki kamar very sensitive document mukan kai su har banki ma mu ajiye. Amma takardun aiki gaskiya mun fi ajiyewa, na ajiye wasu a mota na ma ba lallai sai na fito da su ba. Kawai nakan buɗe wani wuri in jefa shi a mota kawai. Wannan sannan kuma wasu mukan scanning mu sa a email saboda tsaron sha ne.

Yaya kake jurewa zafi? Eh to jurewa ya zama dole. Ya zamu yi, amma especially kamar yanzu da muna lokacin zafi ne. To ya adam zai yi, amma dai muna iya kokarinmu tunda surrounding na gidana, a wajen gidana na shuka itace. In zafi ya dame ni haka nakan fito waje yanzu na ƙarƙashin ice, uh, samu iska mai kyau. Ibatci a ƙarƙashin ice, samu kwanciyar hankali dai samu iska mai kyau. Amma zafi kam akwai shi, akwai shi. Ah tunda ma akwai solar a gidan amma solar ma ai sai da wuta ake cajin shi. Kun samu nan Nigeria, damarar wuta sai a hankali.

Yaya kake magance koke-koke? Koke-koke ka magance shi ta hanyar bayar da haƙuri, da yi ma juna uzuri. An san sha'anin duniyar nan sai a hankali ba kuwa muke iya samu mucika ma, mucika ma buƙatanshi ba. So, mu kan yi haƙuri da lamarin mutane. Mu ba su haƙuri, duk da wasu sukan nuna ɓacin ransu sukan nema suka kawo koke-koken su, ba mu samu mun cika musu ba amma ka san ɗan adam ajizi ne. Dole mu ta haƙuri da juna ba komai ne za mu iya ba. Mu kan yi ƙarfinmu ne muma, dama haka duniya yake ko mu ma da ake kawoma koke-koken ai ba komai muke da shi ba. Kan zai rufe ido ne mu iya abin da za mu iya saboda taimakon juna, a share ma juna hawaye.

Wanne irin fim kafi son kallo? Eh kai, kai, kai, kai. Farkode ina son fim ɗin Hausa. Shi ne na al'adanmu, saboda yana ƙayatarwa. Follow by ina son fim ɗin Korea movie, saboda shi ma yana ƙayatar da ni sosai. Follow by India movie, shi ma ina kallon fim ɗin India movie sosai, sosai. Follow by American movie. Ina son American movie saboda action movie haka. Ina son shi saboda ya fi ƙayatar da ni. So na fi son, na fi kallon American movie than any other movie. So ko yanzu ma haka ina, ina kan Slansho Voice AI, ina kallon fim ina kuma American movie ne ke kallo. Tsohon wasa da American movie yana ƙayatarwa sosai.

Kana tafiya kasuwanci? To ai ni dan kasuwa ne ma. Ko yanzu haka ina shago na ne na kasuwanci. Ina kasuwanci, ina sayar da takalma, ina sayar da yadi, ina sayar su jallabiya, ina sayar da speck, ina sayar da abubuwa kuma ni tela ne. Ina hada su ready-made. A nan kome dai ina sayar wa agoguna ne, takalma ne. A nan kome lafiya lau hadda su takalmin da ake ce ma hems dinnan manya-manyan takalmin nan. To ina sayar da su. Ina sayar da hulunan da ake ce ma eleganza FCT caps, shi ma ina sayar da shi. Ina da, ina da hulan da ake saiwa ake ce ma, ake ce ma ƙube shi ma ina sayar da shi. Muna takalmi hems dina, na takalmi daga dubu saba'in da biyar upward. Muna takalmi range uku ne akwai na dubu talatin akwai na dubu goma sha biyar. So ni dan kasuwa ne dama. Wa kasuwanci a jinin mu take. Mu da shi muka saba, kuma da shi zamu ci gaba.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Eh, kuɗin wutar lantarki a wata especially a nan Najeriya mukan biya kuɗin wutar lantarki ga sunan dai ba su da tsari amma nakan biya dubu ashirin da biyar duk wata, duk kwana talatin. Akayi demanding, akayi demanding twenty five thousand a hannuna kuɗin wuta kuma ga yanan ba wani wutan muke samu sosai ba amma ya muka iya to avoid disgrace mukan basu dubu ashirin, dubu ashirin da biyar kuɗin wuta, kuɗin wutan lantarki. Haka nike biya dubu ashirin, dubu ashirin da biyar depending daga yanayin da bill ya zo a wata. Wata yazo, wata yazo mukan bayar, mukan bayar da kuɗin wutan lantarki dubu ashirin, dubu ashirin da biyar. Sannan kuma ya ce wai suna bin bashi, bashi aka ga dubu ɗari shida koyaushe muka ci wannan bashin ma Allah kaɗai yassane. Amma dai muna iya ƙoƙari muna biyan kuɗin lantarki kuma wutan lantarki gaskiya a da ne yake da arha amma yanzu gaskiya yana tsada a Najeriya amma ya muka iya tunda dai ya kasance ƙasan mune kuma muna so ƙasan mu ya ci gaba. Haka zamu ta biya har zuwa lokacin da zamu samu mulkin adalci wanda suke tausayin mu talakawa wanda idan muka biya kuɗin, kuɗi tunda wutan, kuɗin wutan lantarki ya zama kamar kuɗin haraji ne har zuwa lokacin da zamu samu shugaba na gari mai adalci, har zuwa lokacin da za su dinga amfani da kuɗin wutan lantarkin mu su yi abin da ya dace don mutanen ƙasa su amfana. Ba mu cire tsammani.

Nawa ma matashin ka kake amfani da shi? Nawa matashin ka kake amfani da shi? Nawa matashin ka kake amfani da shi? Nawa ma, nawa matashin ka kake amfani da su? Wane matashi, mataki kake amfani da su? OK, wani mataki ake cewa mataki da nake amfani da su ta wani ɓangare na rayuwa ko na kasuwanci ko na mene. Because na mataki daban daban da nake ɗauka da bani wasa da su specially ta wurin kasuwanci na ne. Ban bayar da kaya na bashi, ban wasa da kasuwanci. Duk yanda muke mutum yana so ya sayi kaya na sai dai ya kawo kuɗi ya ɗauka. Matakin da nake ɗauka ke nan ban wasa da kasuwanci na. Ban wasa a kasuwanci na gaskiya gaskiyar magana ke nan. Ni mutum ne mai tsaurin ra'ayi a wurin.